Kana da sa hannu a saƙonninku? Idan kana nufin kana ƙara sa hannu a saƙonninku? Eh, ina ƙara sa hannu idan saƙon na aiki ne ko na hukuma. Yadda na ke yi, saƙonnin aiki ko hukuma ina ƙara suna ko muƙami a ƙarshe domin tsari da girmamawa. Saƙonnin abokai ko na yau da kullum ba lallai bane in ƙara sa hannu ba. Dalili yana bayyana wanda ya aika saƙon, yana ƙara sahihanci da ladabi, musamman a aiki.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? To wannan tambayan da a fahimta ta ta zo kala biyu ne. Me nake idan lokacin da ruwan famfo yake zuwa ko kuwa ruwan sama? To in dai ruwan famfo ne a halin yan da muke ciki, saboda akan an samu matsalolin ruwa. Idan ban da ruwa a cikin bokiti ko ban tara ruwa ba, nakan bashi ne sai in bar famfo a kunne. Mafiya wanci ma yana kama gaba na ne. So wani lokaci ko da zan dawo sai in ga ruwa ta cika, ta cika gaba ɗaya ruwa na zuba. So sabida haka wani lokaci kawai sai in ɗan kunna famfo kaɗan kaɗan kaɗan yana tafiya saboda kada a samu matsalar wannan. Amma shigan ruwan sama ya danganta da inda nake. In ina ɗaki ne zan cika da zama a ɗaki. Ina wuri ina zan tsaya.